Eh, ina amfani da ruwan rijiya musamman a wajen wanki, wanke wanke, wanka, shayar da dabbobi da sauran aikace aikacen gida. Ina amfani da ruwan rijiya wajen gudanar da wa'innan aikace aikacen, musamman idan babu ruwan famfo.

Daga cikin naman danafi so akwai naman kaza, naman rago na akuya dana zomo. Gaskiya waɗannan suna daga cikin naman da na, da na fi so sosai. E, nafi sonsu saboda sunada sauƙin sarrafawa da kuma daɗi sosai.

A'a gaskiya bana amfani da kandari a gida saboda hatsarin sa babu ya yana iya haddasa gobara. Indai har zan yi amfani da kendir to zan tabbata cewa a lokacin da na kunna wannan kendarin ina zaune a wannan wurin ba tare da na yi nesa da wannan wurin ba saboda gudun kada wani abu ya faru.

Gaskiya ni na fi son shayi akan kofi saboda shi kofi idan na sha shi, gaskiya ba na samun yanayi mai daɗi a jikina. Na fi son shayi a lokacin da zan sha abu mai zafi haka ina matukar son shayi sama da kofi amma shima kofin nakan sha shi lokaci bayan lokaci.

A'a, bana raba wurin da nake a yanar gizo saboda yanayi na tsaro. Ban sani ba la'alla akwai wanda yake bibiyana. Idan na raba wurin da nake a yanar gizo, yana iya amfani da wannan damar domin ya gano inda nake har ya zo ya cutar da ni. Wannan shi ne dalilin da ya sa ban yadda in ainihin raba wuri ba a yanar gizo.

Eh, ina kawowa gida a yanayi guda biyu. Idan ya kasance cewa na fita gida na je wuri mai nisa, to nakan hau abin hawa domin ya kawo ni gida in koma in tarar da iyalai na. Idan kuma wurin ba mai nisa bane, to nakan fita a ƙafa kuma in dawo a ƙafa. Wannan shine yanayin yadda nake komawa gida.

A'a, ba kullum nake sanya safa ba. Nakan sanya safa lokaci bayan lokaci. Na fi sanya safa a lokacin da ake sanyi ko kuma idan wajen da nake zaune akwai sauro da yawa a wannan wurin. To a wannan yanayi ne nake sanya safa, amma ba ko ban cika sanya safa ba.

Eh, yanayin nisan wajen da nake iya tafiya a ƙafa, ina iya tafiyan nisan kilomita biyu zuwa uku a ƙafa saboda ina san yin haka saboda ya kasance cewa na motsa jikina musamman a lokacin da ba ina da hutu, ba na da wani aiki da ke gabana to nakan yi irin wannan tafiyan saboda ya kasance cewa na samamwa jikina lafiya.

Eh gaskiya bazan ce ga adadi ba. Nakan yanka farce na ne a dan lokacin da na gan ya yi tsawo to sai na yanke shi. In ba haka ba bana jin daɗin hannaye na da ƙafafuwa na matuƙar farce na ya yi tsawo. Dan lokacin da ya yi tsawo kawai nakan yanke shi ba tare da na ɓata lokaci ba.

Ina ƙoƙarin kammala aikina akan lokaci. A duk lokacin da aka ba ni wani aiki in aiwatar to ina matuƙar yin ƙoƙarin ganin cewa na kammala wannan aikin akan lokaci ba tare da jinkiri ba. Kuma bana so na samu matsala a duk lokacin da aka ba ni wani aiki domin aikatawa.

A ɗan lokacin da na kamu da mura, ina ƙoƙarin ganin cewa na sha maganin mura saboda in sama ma kaina sauƙi. Domin gaskiya ni mura yana matuƙar takura ni. Shiyasa da zarar na wani lokaci ina jin alamunsa kafin ya kama ni sosai, sai nayi ƙoƙari na samu maganinsa, na ainihi sha domin in rabu dashi.

Eh, a duk lokacin da nayi wani abu wanda yana buƙatar ainihin bayanai nan gaba ko kuma aka bani wani aiki, to idan na rubuta wajen miƙa bayanan ayyukan da nayi, ina ajiye kofi a hannuna saboda ko da wani abu zai taso, na dangani da wannan aikin da nayi sai in miƙa, in ce ga ainihin aikin nan.

Ni ina da kyakkyawan dangantaka tare da abokan aikina a wajen aiki. Ina da kyakkyawan dangantaka da su, kuma a duk lokacin da ya kasance cewa ɗaya daga cikinmu yana da wata lalura, mukan haɗu baki ɗaya domin ganin cewa mun iya ƙoƙarinmu wajen magance wannan lalurar. Hakanan idan wani abin farin ciki ya same shi, muna ƙoƙarin ganin cewa mun taya shi.

A'a, bana sanya tabarau a idanuwa na saboda ban saba dashi ba. Shiyasa bana sanyawa. A duk lokacin da na sanya tabarau a ido na, a gaskiya ina ji sai in koma kaman baƙauye. Bana samun natsuwa sai in ga kaman kowa na kallo na. To ban saba da sanya tabarau a idanuwa na.

Eh ina sanya hula. Ni mutum ne mai sanya hula saboda lura da yanayin al'ada ta. Ina sanya hula saboda a al'adarmu idan ka sanya manyan kaya ba kasa hula ba to sai a dinga kallon ka wani iri. Baka cika cikakken mutum ba kuma babu kamala. To yana daga cikin kamala shine a duk lokacin da mutum yayi shiga, ya sanya hula wannan yana ƙara maka ƙima da ɗaukaka a idon al'umma.

Eh, nafi son miya mai zafi musamman lokacin da zanci abinci. Ban cika son mai sanyi ba saboda idan ina cin mai sanyi, sai dai a bisa babi na lalura ta yanda ba yanda zanyi. Amma inda mai zafi bana buƙatar mai sanyi. Na fi son mai zafi.

To, ni gaskiya ban, ba ɗabi'ana bane zuwa gidan abinci. Amma a ɗuk lokacin da ya kama zan je gidan abinci, to na fi so in samu gidan abinci na gargajiya, wanda ake abincin gargajiya. To na fi son irin wannan gidan abincin saboda in ci abi, abinci irin namu na gargajiya.

Ni yanayin zuwa kasuwa na musamman abinda ya shafi siyayyan kayan abinci. Nakan je kasuwa ne a kowane mako sau ɗaya saboda in je in siya abubuwan da ya ƙare na abinci a gida. Sannan wani lokaci kuma idan ya kama wani buƙatuwan zuwa kasuwa ya tashi, to nakan je ko da wane lokaci.

Eh, ina ƙoƙarin kiyaye lafiya na ta hanyar kulawa da yanayin abincin da nake ci, wajen da nake zama, bima'ana tsaftace abubuwan da nake mu'amala da su. Ban ci ƙasan, bana son shiga wajen da yake akwai datti wanda za a iya samun ƴaƴan cututtuka.

Eh, yawan bokatan da nake da su a gida, ina da bokatai guda biyar wanda nake amfani da su. Akwai guda biyu wanda na ajiye su na adana ruwa. Guda biyu da su nake yawan zuwa ɗiban ruwa. Sannan guda ɗaya wanda ake wanka da kuma wanki da shi.

Ina ƙoƙarin kare kaina daga cizon sauro ta hanyar amfani da gidan sauro. Idan kuma na tsince kaina a wurin da babu gidan sauro kaman bana gida kenan, to ina ƙoƙarin amfani da maganin sauro saboda in samu kariya daga cizon sauro. Saboda cizon sauro musibane, bala'i ne, yana haifar da ainihin zazzaɓin cizon sauro.

Mafi ƙaranci a kullum, mafi ƙaranci in goge haƙora na sau ɗaya mafi ƙaranci ke nan. Kuma duk lokacin da dalili da ya sa ba zan goge haƙora na ba ya taso gaskiya bana jin daɗin baki na. Kuma idan na ci abu musamman wanda yake shiga haƙora to shima nakan ƙoƙari in ga cewa na goge baki na saboda in tsattace shi kada yayi wari.

Ai a duk lokacin da naje kasuwa zan siya abu, nakan taya wannan abun wajen yin ciniki saboda ba kai tsaye bane zan bada kuɗi da zarar an faɗa mun kuɗin kaya. Kasancewan ni ba mai kuɗi bane, to idan aka ce mun ga kuɗin kaya sai muyi ciniki da mai kaya.

Eh, ina yawan duban kalanda musamman ma a lokacin da na san cewa ina da wasu abubuwa wanda zanyi a gabana. To nakan ajiye rana da kwanan wata. To wannan yana sa in dinga duba kalanda akai akai saboda tabbatar da cewa kwanan ya zo kusa, lokacin ya zo kusa ko kuwa bai zo kusa ba.

Eh ni mutum ne mai matuƙar son sauraron rediyo. Musamman tashohin rediyo da na san cewa suna sanya labarai. A kullum to ina kiyaye lokutan da ake sanya wannan labaran musamman a wannan lokacin ko da ban saurari rediyo ba. To ina ƙoƙarin ganin cewa da zaran lokacin labarai ya gabato, in kunna rediyo na saboda in san menene ke faru a gida da kuma waje, cikin ƙasa ta da kuma wajen ƙasa ta.